Na tashi a gidan ƴan kasuwa. Mahaifina babban ɗan kasuwa ne kusan shekara sha biyar kenan da ta wuce ya rasu. Dan haka ni ma da na taso nake sha'awar kasuwanci. Ina so na zama babban ɗan kasuwa. Du da cewa dai yanzu ina aikin gwamnati amma dai ina so na zama babban ɗan kasuwa a nan gaba. Shi yasa yanzu na fara tanadin yaza ayi in ga ajiye salarina. Ko da wane wata na ringa ajiye wani adadin kuɗi. Wannan shine babban burina. Ina so na zama babban ɗan kasuwa. Bayan na zama babban ɗan kasuwa, na ringa taimakawa mutane su ma su zama sun dogara da kansu. Wannan shine babban burina a rayuwata. In dai harka ta kasance zan ji daɗi. Zanga taimakawa marayu na ringa taimakawa ƴan uwana, na taimakawa addini na taimakawa duk wani wanda yake buƙatan taimako. Wannan shine babban burina a rayuwata. Tine wannan nake so, ataiƙaice kenan.

Gaskiya, eh ina kasuwa, ina fatan ace ta cinye koda yaushe na zama nayi nasara a dukkan abunda na sa a gaba. Wannan shi ne fata na a ko da yaushe kuma na san zan yi nasara, tunda ina da yaƙini a kai. Kuma ina yin aiki tuƙuru domin inga na ce, ina samu inga na cinye duk abunda na sa a gaba.

Eh, yadda nake kiyaye kalmar sirri shine nakan rubuta a cikin wani littafi na, na ajiye shi a cikin jaka na yadda ba wanda zai gani. Wani lokacin kuma na kaɗa samu wani application na rinka rubuta shi a ciki ina ɓoye sai yadda ba wanda zai gani. Sai ni kaɗai.

Eh, wani lokacin a kan gado nake kwana. Sakamakon lokacin anyi ruwa ƙasa yayi sanyi ba za ka iya kwanciya a ƙasa ba saboda raɓa. In kuma wani lokacin zafi ya yi yawa, zan kwanta a ƙasa saboda in ji daɗin kwanciya, in huta, in yi bacci mai kyau.

Eh sosai ma kuwa. Ina kare wayata daga ƙwayar cuta sosai ma kuwa ta hanyar, ah, ɗauko manhajar da take kare ƙwayar cuta ta shiga cikin wayana. Ina da su kusan guda goma a wayana. To don haka koda yaushe wayana yana kan tsarin, ah, kare ƙwayar cuta. Duk lokacin da na ga an samu wani sabon cuta na waya, zan ɗauko wani abu wanda zai kare shi ya magance wannan ƙwayar cutar. Shine wannan abun da nake wayata a koyaushe.

Yanda nake dafa ƙwai shine kawai zan sa shi a cikin, zan zuba ruwa a saman wuta. Na zuba ruwa a saman wuta, zan zuba ƙwaina ko in bari sai ruwan ya ɗan fara zafi kaɗan sai in zuba ƙwaina a ciki. In na zuba ƙwaina, bayan wasu en mintuna kamar minti talatin shikenan ƙwaina ya dafu sai in ɗauko abu na in sa shi a ruwan sanyi domin in ji saukin ɓare shi. Haka nake dafa ƙwaina.

Man da nake amfani da shi yawanci tun da ni kala na fari ne, ina son amfani da Coco Butter saboda yana gyara min fata sannan kuma da wasu mayan mayan ma makamancin irinsa wanda yake sa fata tai kyau ta kara haske da su nake amfani. Amma dai na fi amfani da Coco Butter.

Eh wasan da na fi yi a waje shine, ah, ƙwallo. Shine mu je mu buga ƙwallo, in yamma ta yi mu je mu buga ƙwallo. Mun gama buga ƙwallo sai mu dawo gida. Bayan mun dawo gida da daddare mun fita sai mu je mu ɗan ƙara yin ko suluka ne. Shikkenan wasan danafiso kenan.

A'a bammu da wifi bamu da wifi a gida. Muna amfani da data ne, muna siyan data. Miyi subscribing a wayan mu, in muka sa a wayan mu sai mu yi amfani da shi amma ba mu da Wi-Fi.

Ina yin cajin wayana yawanci da daddare in zan kwanta. Ina dawo daga aiki nakan sa wayana a caji sannan kuma in na fita aiki da rana, shi ma in ina aiki nakan sa wayata a caji domin in na gama aiki na ɗauka.

Eh, nakan raba abincinmu da mutane da abokanaina. Wani lokacin kuma da waɗanda su ba su da abinci, nakan ɗauka na raba nawa na ba su domin su ma su samu su ci. To haka nake yin tsarin raba abinci na a koda yaushe.

To, na fi son lokaci a shekara, na fi son lokacin kamar Yuli ko watan Agusta, lokacin da ake damina. To wannan lokacin a shekara nafi sonsa sosai da sosai sakamakon gari yana yin kyau, yana yin daɗi, sannan kuma ana yin shuka a lokacin.

Eh muna da yawan dangi da yawa, kusan muna da matukin sama da ɗari shine yawan mu. Wasu a jahar Kano, wasu a jahar Zamfara, wasu a jahar Abuja, wasu a jahar Kaduna da sauran gurare a Najeriya.

Sosai kuwa, kai na iya ɗaure ƙulli. Ina iya ɗaure ƙulli kowane iri ne. Zan ɗaure shi kuma yanda ake so ba tare da ya kunce ba. In na ɗaure ƙulli, zan tabbatar cewa bayan da za a kunce shi cikin sauƙi, musamman abin da na kulle mai mahimmanci ne.

Eh, ina kunnawa, ina kunna sanarwar app saboda a nan ne za ka dinga samun wasu sanarwa ko da ba ka bincika ba za a sanar da kai. Za ka gani sannan ka shiga ka ga me yake faruwa. Wannan shine dalili.

Ina amfani da kunnen waya sakamakon shine mafi sauƙi in kana so ka ringa jin karatu ko kuma kana so ka fita daga hayaniyan mutane. In ka sa shi zai sauƙaƙe maka rangajin abin da ya kamata ka ji ba tare da ka ƙara wayarka a kunne ba. To in ka sa kunnen waya shi ke nan ya i sheka.

Abin da nake yi don nishaɗi shine na kan yi kallo, na kalli fina-finai na Hausa, na kalli fina-finai na Hausa ko kuma na yi gema gamai a cikin wayana, in na yi wasanni a cikin wayana. Toh wannan sannan kuma ko inyi karatu, inyi karatun Kur'ani. Wannan suna bani nishaɗi sosai da sosai.

Umm, bana cije farce sa kamakon datti, sai da in samu abin ganye farce sai in, sai inga yanke farce na da shi a ko da yaushe. Amma bana cije farce ko kaɗan saboda datti.

Ina wanke tufafi ya danganta da dattin da sukayi. In bai datti sosai ba ina wanke tufafi sau ɗaya. In kuma yayi datti ina wanke shi sau biyu ko sau uku ko sau huɗu ma. Ta har sai na ga ya fita sannan zan ƙyale shi sai in wanke in shanya shi.

Teburin mu a wurin aiki yana nan kowa da nashi teburin shi ne inda muka tsara. Kowa da nashi teburin, shugaba da nasa teburin da mataimakin shugaba da nashi teburin sai kuma sauran ma'aikata kowa da nashi teburin da yake aiki. Sai dai in an zo taro ne za a zauna a teburi guda ɗaya.

Yawanci gudun fanka da na fi so shine lamba ɗaya. In nasa lamba ɗaya shine zai bani dukkan wani abun da nake buƙata. Ɗaki zai yi sanyi sauro zai gudu, sakamakon iska. To dan hakaa in na kunna lamba ɗaya, shi kenan sauro ba zai dame ni ba.

Ina zuwa kasuwa ƙarfe goma, ƙarfe sha ɗaya ko ƙarfe sha biyu a lokacin nake tafiya kasuwa. Mu je mu fara kasuwanci, a fara saye da siyarwa, a fara hada-hada kafin lokacin tashi.

Ina magana da abokanan cini kaiya cikin raha da dariya da tsokana saboda dai su ji daɗi, su ji farin ciki su sai kaya a gurin ka. Kuma in sun tafi gobe ma suji daɗin dawowa. Saka maon in su ka zo kana faranta musu rai.

Ina yanke shawara a aiki, inna yi shawara da abokanan aikina da ma'aikata. Inna yi shawara dasu duk abunda muka yanke mukaga yayi dai dai shikenan sai muyi amfani dashi mu.

Eh ina amfani da sauro net. Sakamakon wani lokacin inda muke ba a samun wuta, dole sai ka riƙa amfani da sauro net saboda kada sauro ya cije ka.

Ina bayar da ra'ayi a aiki. Duk abinda naga ya kamata shi zan bayar. Duka abin da na ga zai kawo mana cigaba, zan ba da shi. In ba da shawara, in ce ga yanda ya kamata a yi. Wannan shine ra'ayina in an bi to shikenan, in ba abi ba kuma bayan da zan yi, tunda shawara ce.

Na fi son zama, na fi son zama sakamakon abubuwan da ayyukan da nake yawanci a zaune ake yin su. To na fi son zama kuma sanan ina saune shine dan samun natsuwa na yi aiki yadda ya kamata. Akoda yaushe cikin natsuwa in yi aiki yadda ake so, shi ya sa na fi son zama.

Eh, ina yin hasashen lokacin bacci. Yawan ci ina hasashen lokacin bacci na daga ƙarfe sha ɗaya na dare ko sha biyu ko ƙarfe ɗaya. Shine hasashen bacci na lokacin daga ya shiga wani lokacin, to zan fara lissafin lokacin bacci na ya yi. Duka abin da nake zan bashi in yi bacci.

Ina amfani da tsintsiya, tsintsiya mai ɗan kauri, mai tauri saboda ita ce za ka amfani da ita ka share duk wani abu wanda yake mai nauyi a ƙasa. Za ka share shi, ka tattara shi, ka fitar da shi. Da haka tsintsiya mai ɗan kauri, mai nauyi ta fi daɗin aiki.

Muna tafiya da makullan mu ne gurin aiki in mun kulle gida. Za mu sa abun mu a jaka, mu tafi da shi gurin aiki sakamakon ba ma barin kowa a gida. Tudun haka ba ma ajiye shi. Muna tafiya da abun mu gurin aiki.

Eh ina zuwa kasuwanci. Ina zuwa kasuwanci na goro, ina zuwa kasuwanci na manja sannan kuma ina zuwa kasuwanci na wasu abubuwan daban daban. Amma dai na fi zuwa kasuwanci na manja da manja da goro.

Eh, na fi kuzari da yamma. Sakamakon na tashi, na je na yi aiki, na yi zirga-zirga, na ga mutane wasu sun ba ni farin ciki, sannan jikina ya dawo yanda yake. Na fi kuzari da yamma, in na fita aiki na gaga mutane, na gaggaisa da mutane, gado abokanin kasuwanci na, na fi samun kuzari a wannan lokaci.

A'a, ni ba na son abinci mai yaji. Sakamakon ulcer da nake dashi don haka banason abinci mai yaji nafi son abinci wanda ba yaji sosai a cikin shi in naci abinci mai yaji sosai, yakan dame ni a ciki, yakan juya min ciki. Na fi son abinci mara yaji.

Ehh ina son zama kusa da tara sakamakon kusan wasu lokuta ba wuta to in ka zauna a kusa da taga iska zata dinga shigowa inda kake. To don haka zama a kusa da taga yafi mun dadi. Yanda nake so shine.

A'a, ba na zuwa gidan fim. Ba na zuwa gidan fim. Ina kallo na a gida, a waya na. Dukkan kallon da zan yi, nakan yi shi a cikin waya na ne. Ba na zuwa gidan fim. Na fi so naringa kallo a waya na, ya fi mun.

Eh ina koyon sabon fasaha ne ta hanyar shiga kafafen sada zumunci. Anan nake gano sabon fasaha sai na koya cikin sauƙi. Inda ka dudduba ana a koyau ko ina a kafafen sada zumunta ga shi nan inda ake koyarwa.

Ina fara aiki kullum ƙarfe goma ƙarfe sha ɗaya, amma wani lokaci nakan kai ƙarfe sha biyu sannan na fara aiki, amma nafi fara aiki ƙarfe goma ko ƙarfe sha ɗaya. To wannan shine lokacin da nake fara aikina a kullum haka nake fara aikina.

Eh, ina yin kiran bidiyo da matana, da abokanaina, da 'yan uwana. Mukan yi kiran bidiyo tare da su kusan koda yaushe domin ina jin daɗin yin hakan. Zaka ga fuskokinsu musamman in kana nesa da su, zaka ga fuskokinsu, kuma za su ga fuskokinka.

Eh ina gina dankantaka ta kasuwanci ta hanyar talla ta hanyar bibiyar waɗanda suke kasuwanci irin nawa. Zan bibiye su muƙulla alaƙa domin mu ringa kasuwanci mu kawo ci gaba a cikin kasuwancinmu. Hakan yana taimaka mana sosai muƙulla alaƙa tare da su domin ci gaban mu gaba ƙida.

Eh ina jure zafi ta hanyar saka riguna wanda basu da nauyi a jikina wanda kuma basu da nauyi waenda suke dan raga-raga a jiki. To don haka sanyi ko zafi bazai dame ni ba. To in nayi haka shikenan, zan ɗan ji sauƙi sauƙin zafi.

Eh rubutuna na da kyau sosai da sosai. Na fara koyon yadda ake rubutu tun ina aji ukku a primary school. Na fara koyon yadda ake rubutu kuma na fara koyon yadda rubutuna zai ringa yin kyau. Han na gama primary nayi secondary na koyi rubutu kuma rubutuna yana da kyau.

Tufafin da na fi so, na fison tufafi fari, ban da fari kuma ina son ruwan goro, ina son baƙi. Amma dai tufafin da na fi ƙauna shine fari kuma shi nafi ɗin ka wa a cikin kaya na ga baki ɗaya fari ya fi yawa.

Eh bangogin mu launin su. Akwai fari, akwai ruwan madara, akwai ruwan toka to haka launin su ya ke. Saboda mun fi son fari da ruwan madara da kuma launin ruwan toka.

Eh, duk inda za ni na fi so in je da wuri. Sakamakon duk abin da za a yi, a fara da ni kuma a gama da ni. To na fi so na je wuri da wuri ko da yaushe. Na fi so na ganni a gaba duk abin da za a yi, a yi tare da ni.

Ina duba saƙonni a aiki, a ko da yaushe inda an turo su bana ba ni da ƙa'ida. Ko da yaushe in an tura saƙonni nakan duba su domin naga saƙon me ya ƙunsa, in me muhimmanci ne sai a ba da amsa.

Muna da bokiti da yawa. Bokitin da muke wanka, bokitin da muke wanki, bokitin da muke zuba ruwa. Da haka muna da bokiti kusan kama guda goma da muke amfani da su a gida. Haka muke da su kala-kala.

Eh ina miƙe jiki da safe. Sakamakon wannan yana bani nishaɗi sannan yana sa jikina ya dawo yanda yake ba kasala babu komai. Dan haka ina miƙe jiki har safe in na tashi. Naje na mike jikina kaman na minti talatin awa daya sannan indawo in yi wanka.

A'a, a'a bana son barkono mai yaji. Bana son shi kuma bana jure mishi. Shi ya sa na fi son barkono wanda bashi da yaji sosai. Saboda barkono mai yaji zai baka damuwa a cikin jikinka.

Eh, ina amfani da sabulun Dudu Osun. Ina amfani da sabulun Dudu Osun ko Premium. Nafi amfani da waɗannan sabulun saboda ina jin daɗinsu kuma suna fitar da ah, bacteria.

Na fi so na ci shinkapa. Na haɗa shinkafa ta da tuwo, shinkafa da wake. Na fi son shinkafa sosai amma ina cin tuwo shi ma amma ba ko da yaushe ba. Tuwo ina cin sa sau ɗaya. Ko sau biyu a sati ɗaya.

A'a, gaskiya bana son yawan cin abincin titi. Na fi so in dafa abinci na da kai na irin wanda nake so in ci. Amma lokacin da ka saya abincin titi, in ban samu abinda nake so a gida ba, sai in fita titi sai in seya abinci.

Ba na son hayaniya, ni mutum da wanda ba ya son hayaniya. Ko da yaushe ina so in zauna inda babu mutane suna hayaniya sosai. Wanda yake ba da akwai ƙarancin hayaniya a ciki. To wannan wurin yafi burge ni kuma na fi zama a wurin nan. Haka na ce so.

Wani lokaci ina yin waƙa a cikin zuciya saboda haka yakan bani nishaɗi zaka mamanta da wasu damuwa da ta dameka. Kana ɗan yin abunka a cikin zuciya sai ka ji ka manta da wasu abubuwa da suke ɓata maka rai a rayuwarka.

Eh ina kunna wuta, ina kunna wuta sosai ma kuwa saboda amfanin kaina. Ko in zan yi wani abubuwan to dole sai da wuta a kusa sai na kunna wuta sai in fi jin daɗin wannan abubuwan haka.

Ina cin abinci rana karfe daya na rana ko karfe biyu ko karfe shabiyu. Sune lokutan da na fi cin abinci ranar karfe shabiyu, karfe daya ko karfe biyu. Na ma fi cin abinci ranar karfe biyu.

Eh ina shan ruwa sosai kaman lita biyar, lita goma har lita sha biyar ma. Ina shan ruwa sosai saboda ruwa yana sa jikinka yayi kyau sannan kuma ka samu lafiya mai inganci.

Eh gaskiya na fi son fanka, sakamakon fanka in na kunna ta ko ina zai yi sanyi, kuma sauro ba zai zo ba, in dai yana jin wannan iska. Don haka ya sa na fi son fanka. Saboda ba na son sanyi sosai. Ita AC tana ba da sanyi, kuma ni ba na son sanyi.

To malamin da nafi so, m malamin danafi so shine Malam Ja'afar. Yanzu ya rasu, Allah ya gafarta mashi. Amma yanzu kowanne malamai ina sauraron su, musamman, ah, Sheik Ahmed Guruntum. Ina sauraron karatunsa sosai da Furofesa Isah Yelwa. Ina son karatunsu sosai da Furofeso.

Ina amfani da hannun dama domin ni badame ne kuma komai nakeyi ina amfani da hannun dama, sai dai ƙafa, ta kuma ina amfani da ƙafar hagu.

Eh naman da na fi so na fi son naman kaza da naman zabo. To wannan naman na fison su sosai dan su na fi ci ma a ko da yaushe. In zan sayi nama, nakan sayi naman zabo ko naman kaza. Sune abunda nafi so kuma su nafi ci.

Eh, ina luluɓa da bargo. Duk lokacin da zan kwanta, inda akwai ɗan sanyi, zan luluɓe jikina da bargo. Domin in samu ɗaɗin bacci, sanyi ba zai dame ni sosai ba. Zanyi bacci yadda ya kamata to wannan shine abin da nake amfani da shi kullum. Ina so amfani da shi.

Na fi son tufafin auduga kuma da shi nake amfani. Ina jin daɗin amfani da shi saboda tufafin silike yawanci 'yan sarauta ne suke amfani da shi. To kuma ni na fi son tufafin auduga.

To abincin da nake ci da safe yawanci ina shan shayi ne da biredi da ƙwai. Saboda da safe na fi son abinci mara nauyi wanda zai sa in ɗan wassake kafin kuma da rana in ci abinci mai nauyi. Da safe wani lokacin in ban ci ƙwai ba, nakan ci indomi da taliya.

App ɗin da nake amfani da su sau da yawa shine kamar Twitter X, ina amfani da Facebook, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Telegram. Su ne waɗannan app ɗin da na amfani da su. Kullum ko da yaushe ina kan amfani dasu.

Wasan da na fi ƙauna shine wasan ƙwallo, sai wasan badminton, sai wasan basketball. Ina ƙaunar wadannan wasan guda uku. Don ku san ko da yaushe ina bibiye su, sai wasan polo. Shima wasan polo yana da kyau kuma ina jin daɗin shi.

Abubuwan da nake son canja a gurin aiki suna da yawa. Na farko ina son canja yanayin tsarin da ake aiki daga mataki na tsohon mataki irin na da zuwa na zamani. A canja komai a zamanance domin a tafi damu.

Eh aiki ina zuwa kullum kullum aiki nake zuwa ba lokaci daɗaiba, kullum kullum nake zuwa aiki. Don haka aiki na shi kullum kullum nake zuwa. Banida wani koh lokachin zuwa aiki. Kullum nine aiki sai da Asabar da Lahadi shine ba na zuwa wurin aiki.

Eh, rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a ce wadda kowa za a ga yana walwala, yana jin daɗi, ana sa sababbin kaya sannan kuma za ku fita ku je wurin shaƙatawa ku ga gurare daban daban.

So abubuwan da nake ci a wurin aiki nakanci tuwo, wani lokacin nakanci shinkafa da wake, wani lokacin kuma nakanci sakwara. Duk abunda ya samude inaci a wurin aiki. Musamman ma fruit, kayan marmari ina son kayan marmari in naje gurin aiki na dinga cin shi.

Ba na zama a kan gwiwa, saboda zama a kan gwiwa yana da wahala, yana da wahala. Wa in dai ka zauna yanzu yanzu nan za ka gaji. Dan haka ba na zama a kan gwiwa, ina zama a kan mazaune na. Dan haka ka zauna a kan gwiwa za ka gaji da wuri.

Gaskiya na fi son taksi. Sakamakon bas akwai cuɗanyata mutane dayawa a ciki, kuma sannan yawanci bas ɗin basa tafiya da sauri. Ana cika mutane da yawa, amma ita taksi in ka shiga mutum biyu, mutum uku, mutum biyar za ku tafi inda kuke so cikin natsuwa.

Ai ba mu cika aiki da ƙungiya ba. Sakamakon aikinmu baya alaƙa da ƙungiya, aiki ne na, ah, sirri. So bamu amfani, ba mu aiki da kungiya. Muna aiki ne kawai kai tsaye da gwamnati da kuma ɗaiɗaikun mutane.

Na fi son miya mai zafi. Sakamako in ka samu miya mai zafi shine za ka ci abinci, ka ji daɗin abinci kuma sannan ka ci shi da yawa. Amma idan miya ta yi sanyi, abincin bai fiye daɗi yanda a ke so ba. Kuma sannan ba za ka ci da yawa ba.

A'a, ba na kunna tsaron batiri saboda wayana yana riƙe caji kuma kodayaushe muna da wuta. Don haka ba na kunna tsaron batiri. Tsaron batiri wani lokaci yakan kashe waya ma. To, ina cajin wayana a kodayaushe kuma tana riƙe caji. Ba na sa tsaron batiri.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki sosai kuwa. Ina bin ƙa'idojin aiki yadda ya kamata. In aka ce in je aiki da wuri, ƙarfe takwas, zan je aiki ƙarfe takwas. In aka ce a je kaza waje kaza, zan daure in je. In aka ce a yi kaza, zan yi. Saboda an dauke ni aikin ne ana biya na. To, don haka duka abin da ake so in yi, zan yi.

Eh ina iya yin iyo sosai sosai saboda an koya mun, kuma na koya tun ina yaro. Na iya shiga da kaina nayi iyo. Wani lokacin ma in ruwa ne wanda yake kama kifi, zamu iya shiga mu kama kifi, mu shiga can ciki mu kama kifi. Don haka wannan ba matsala ba ne guri na.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙon amana, gaskiya da kuma taimakon juna. Indai kana abokantaka da mutane ka riƙe musu gaskiya, ka riƙe musu amana, sannan kuma ka taimake su, su ma su taimake ka. Wannan shi ne abu da ya fi muhimmanci.

Ina share gida sau kamar uku ko sau huɗu a rana. Saboda bana son datti, bana son ƙazanta, bana son ƙura. Don haka zan share gidana da safe, in share da rana, in share da daddare. Ko da yaushe gidana in ka zo tsafsaf. Ina wanke shi a ko da yaushe tsaf tsaf.

To ina magance damuwan aiki ta hanyar samun wanda yake gaba da ni, in mishi magana, in kawo ma shi ƙorafi akan abin da ke damuna sai san yanda zai magance min aiki, a maganin damuwata ko kuma in samu ainihin wanda yake, shi ne babba ga bakiɗaya a wajen aiki, in gaya mashi.

Ina sanya safa kullum saboda aikina. Aiki ne wanda ake sanya takalmi wanda dole sai ka sa safa. Don haka kullum in dai zan tashi na tafi gurin aiki zan sa safa, in sa takalmina, in sa takalmina boot wanda yake a ciki, in tafi gurin aiki.

Eh, ina son ɗakina yayi haske mana sosai kuwa. Dan haka ina da fitilu kala kala a cikin ɗakina. Ina da fitila a sama, ina da fitila a ƙasa sannan kuma ina da fitila a gefen ɗakina. Toh ina so ko da yaushe ɗakina ya zama na akwai haske sai dai in zan kwanta barci, nakan kashe hasken gabaki ɗaya sai, sai mu yi barci mai kyau.

Ranan biyan albashi ina jin farin ciki sosai sannan kuma ina jin baƙin ciki farin cikin da nake ji shi ne zan magance wasu bukatuna na wannan lokacin. Baƙin cikin kuma da nake ji shine kuɗin gaba ki ɗaya a cikin kwana sati ɗaya sun ƙare sai in rasa inda suka tafi basa isa.

Abincin gargajiya wanda na fi so, shine dambu, ina son dambu sosai sannan kuma ina son zogale. To wannan abubuwa ina son su sosai. Na fi son dambu da zogale. Indai aka kawo min zogale, na kan ji farin ciki sosai. In ci yanda ya kamata kuma. Ina son dambu.

Eh gidanmu yana da, yana da bulo, yana da ƙasa irin wadda ake gini da ita. Ƙasa wadda take da yashi a jikinta, take da ɗan duwatsu a jikinta. Don haka irin shi ne a jikin ginin gidanmu wannan.

Ba ma amfani da ruwan rijiya. Muna amfani da ruwan famfo domin mun haɗa famfo a gidanmu don haka da shi muke aiki. Ba ma aiki da ruwan rijiya kwata-kwata. Ba ma aiki da ruwan rijiya.

Ina iya nisan tafiyar kilomita biyu, uku, har huduma saboda na kware wajen tafiya a ƙasa. Tafiya a ƙasa baya mun wahala don haka ina nisa a ƙasa. Bana jin wahala shi kwata-kwata saboda in motsa jikina ma zan ringa tafiya a ƙasa.

Lokacin da na kamu da mura, na kan samu magani na sha sannan kuma na samu farfesun kan akuya saboda wannan yana maganin mura sosai. Zan samu farfesu kan akuya na ci yanzu mura za ta tafi. Haka na ke wa mura ta inda ina yin mura.

Sosai kuwa. Ina iya busa tsaki sosai da sosai saboda hakan ba wani abu ne mai wahala ba. Kusan yana yi, ina yin sa a lokaci lokaci kuma ba na jin wahalar yi. Da haka ba abu ne mai wahala a wurina ba, ina yin shi.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo-gizo, musamman a cikin email dina. Nakan ajiye abubuwa da yawa, hotuna ne da sauransu. Haka a cikin drive dina, nakan ajiye abubuwa da yawa a cikin yanar gizo-gizo saboda tsaro.

Yanda muke sadarwa a gurin aiki shine ta hanyar amfani da, ah, waya, ta haka muke sadarwa, saboda yanzu zamani ya riga ya zo. Komai an sauƙaƙe shi, ga waya nan ga komai za ku ringa, sadarwa. Baku da wani matsala.

Eh wayana yana daidaita haske da kanshi. In na shiga cikin wurin haske zai ƙaru sannan in na shiga wurin duhu zai ragu. Hakan kuma yana min ɗadi. Wayoyi yanzu an ci gaba na yin su da zamani inda za su su kan yi abubuwa da kansu. To itama waya ta tana yin abubuwa da kanta irin wannan.

Abubuwan da nake tuna daga yaro shine yanda ake ɗaukan mu akai mu makaranta, a dawo da mu, a siya mana abin wasa. Sannan duk lokacin da muke so in Sallah ta yi, za a yi mana ɗinki. Duk abin da muke so za a kawo mana. Wannan shi ne abubuwan da nafi tunawa.

To shagon da nafi zuwa shine shagon purobision inda ake siyadda kayayyakin abinci ake siyadda kayayyakin ci na fi zuwa wannan shagon saboda yawanci abubuwan da na fi amfani da su kenan a shago suna cikin shagon purobision. Duka abin da na fi amfani da su ana ake sayar da su.

Abin da nake lokacin da ruwa yake zuwa, nakan samu guri na zauna. Sannan in ba ruwa, in bani da ruwa, na kan tari ruwa saboda ina son ruwan sama. Nakan ɗan shama lokacin saboda yana magani. Wanda ana ruwa zan samu guri in zauna sai an gama. Ga baki ɗaya tukunna.

Inda nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci, nakan rubuta su na ajiye su, na rubuta lokacin da zan yi su saboda kan na manta. Duka abin da yake da mahimmanci a wurina nakan rubuta shi, na ajiye shi kuma na gaya wanne lokaci kaza ya yi ya tunamin zan yi aiki.

A'a, ba na shan ruwa mai sanyi saboda ba na son ruwa mai sanyi gaskiya. Na fi shan ruwa wanda bashi da sanyi sosai a jikinshi. Don haka ba na shan ruwa mai sanyi. Ina shan ruwa don madaidaici wanda shi bai zafi ba kuma bashi da sanyi sosai.

Eh, ina sanya tunatarwa sosai saboda wasu ayyukan sun yi yawa. Dole sai kana sanya tunatarwa don kar ka manta in lokaci yayi kaje ka yi su akan lokaci. Wannan shi ne abin da nake yi ko da yaushe.

Ina ajiye hotunan wayana akan email ɗina saboda a karsu guje mun. To yawanci anan nake zuwa na ɓoye hotunana don anan sun fi zama safe. Duk lokacin da nake so, zanje in ɗauki abubuwana a can in yi amfani da su a lokacin da nake so.

Inachin abinci agurin aiki a wajen masu saida abinci koh wani restaurant da yake kusa da mu zanje inci abinchina a chan Saƙamako muna da gurin cin abinci kala kala, a gurin cin abinci kala kala, haka nake zuwa cin na ci abinci na.

Eh waya na baya cika a jiya, ko wani lokacin dai yana cika jiya. Saboda akwai, ina da gurare da yawa, yana da fili da yawa adon haka baya cika jiya da wuri. Shine waya na.

Eh, lokacin da babu ruwan lantarki, zan koma wajen zauna na ringa shan iska har sai lokacin da aka dawo da wuta in je inyi wasu abubuwan aikace-aikace. To haka nake yi, abubuwa na shine.

Eh nafi son fensir saboda shine ko da yaushe duk abinda ka ke so ka rubuta a komai, to zaka rubuta. Shine ko da yaushe zaka rubuta abin ka, shine abun da yake.

Ba na cin tafarnuwa, ba na son tafarnuwa kuma. Idan an defa ta acikin abinci ina ci amma a kawai in ba a dafa ta ba, ba na ci. Ba na cin ta kwata-kwata. Sai dai an dafa ta a cikin abinci.

Ina yanka farce sau daya sati ina yanka farce sau ɗaya a sati saboda farce na baya saurin taruwa. Don haka na ke yanka shi sau ɗaya a sati. Haka na ke masu koyaushe.

Kayan dakin da na fi so shine gado, gado da katifa da kujera. Su ne kayan da na fi so a cikin ɗaki. Wannan su ne manya manyan kayayyakin da nake so a ɗaki.

Ina sanya hula. Ina, ina shany-sanya hula sosai. Dan hula tana daga cikin kayan ado da suke ƙara wa mutum kyau, su ƙara wa mutum kamala, su ƙara wa mutum mutunci. To ina sa hula sosai ma kuwa.

To ina aiki ajiye takaddun aiki awaje mai tsaro. Kamar cikin jakana da kuma cikin durowa ta. Zanje in ajiye su inda ba wanda zai gani. Nake ajiye abuna.

Murya na ba ta da ƙarfi, ba ta ƙarfi sosai. A hankali nake yin murya ta. A hankali nake murya da ko murya ta siririya ce. Ba ta da ƙarfi sosai. Gaskiya, wannan shine muriya ta.

Ba kowani ƙwari na ke jin tsoro ba. Ƙwarin da na ke jin tsoro kawai shine kunama, maciji da sauran abubuwan da suke cin, suke cutar da mutum. Su ne kawai da na ke jin tsoro. Amma in dai ba su ba, bana jin tsoron kowani ƙwari.

Eh ina amfani da matashin wuya. Sakamakon zai sa, wuyan ka ya miƙe, kaji daɗin kwanciya indai ka sa shi. To wannan zai taimaka, kaji daɗin kwanciyar ka a ko da yaushe, wannan shine.

Gaskiya bana riƙe lema lokacin ruwa. Ina sa rigar ruwa ne, duk inda zan je na kansa rigar ruwa na tafi da shi. Dan bana son riƙe lema. Zan sa rigar ruwa kawai in shiga ruwa, in je duk inda nake so na je haka nake yi.

Umm, nakan buɗe taga a ɗaki kuma koda yaushe ina buɗe ta saboda iska ta ringa shigowa, inju da ɗin kwanciya shi yasa nake buɗe taga. To haka nakeyi koda yaushe tagana a buɗe yake indai ba wani dalilin kuma yasa in rufe shi ba.

Eh kullum inda zan je gurin aiki na kan sa bel saboda kayan aiki na yana son a ringa sa bel. Dole sai ka sa bel to na kan sa bel naje gurin aiki haka nake yi kullum. Zan sa bel inna dawo daga wajen aiki kuma zan cire ta.

Eh, ina bada shawara a gurin aiki idai an nemi shawara. Zamu bada shawarar da zata kawo ci gaba a gurin aiki. Don in aka samu ci gaba mu ma mun samu ci gaba. Dan haka an aka nemi shawaran mu. Muna bayarwa a wurin aiki, shawara kamar yanda aiki zai ci gabab yanda kowa zai yi walwala.

Eh ina wanke kayayyaki na a koda yaushe musamman da safe. In na tashi kafin na tafi wurin aiki nakan wanke kaya na ko kuma in na gama aiki nakan wanke kaya na to haka nake ina yawan wanke kaya na da safe ko da rana, lokacin da rana ta fito.

Abin da nake yi da farko in na shiga, in na isa aiki, wurin aiki ina yin addu'a, ina gaishe da mutane sannan in tafi ofis na fara aiki. Sannan na ɗauko kofi na sha sai in fara aiki kawai. In ta aiki na, in ta aiki na.

Eh, nakan sasanta rikici a wurin aiki ta hanyar ba wa kowa haƙuri da sulhuntawa. Wanda bashi da gaskiya a ce masa shine bashi da gaskiya ya gyara. Sannan kuma in matsala ce ta haɗa ta kuɗi sai mu san yadda za a yi a samar da wannan kuɗin domin a biya wanda ake cin bashinsa kuɗi.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shi ne yadda ake yin walwala da kowa, ake ganin mutuncin kowa, ake ganin girman kowa. Kowa in matsalar sa ta taso za a magance ta, za a haɗu gabaki ɗaya a magance ta. In ta kuɗi ce ma za a yi kowa ya kawo gudunmawarshi.

Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu shine nakan je gurin abokanaina na ko na ɗauki matana da yara na mu je wajen cin abunci, mu je wajen shaƙatawa, mu je wajen ganin gari da abubuwa dun nasha na more rayuwa. Aka muke yi. Aka nake kare hutuna.

A'a gaskiya bana iya ɗinka tufafi. Ina bawa tailor ya ɗin kamun saboda wannan ba aikina bane. Ni dai aikina shine kawai nasa. Na ba tailor ya ɗin ka mun nasa shine kawai. Wannan shine aikina.

Ina yin abubuwa daban daban don na ƙara aikina. Wasu lokutan zan yi wani aikin na daban nawa. Inawo dawo gida kaman wani ɗan kasuwanci ko wasu abubuwan dai daban. Wanda zan yi su, ya zamana cewa ban zauna hak kawai ba.

Eh, abincin da na fi so shine shinkafa da wake, sai kuma taliya da wake. Wannan su ne abincin da na fi so, ko shinkafa da miya da salad. Ina jin daɗin waɗannan abubuwa. Indai na ci su hankali na yana kwanciya kuma yana ci da.

Eh, ina rubuta rahoto sanda adadin abin da ake buƙata. Rahoto guda ɗaya ne, zan rubuta guda ɗaya. Mashin kai goma ko ashirin zan rubuta su gaba ɗaya. Ban da adadin rahoton da nake rubuta, ina rubuta duk lokacin da rahoto ya samu.

A'a, a yanzu banda katin kasuwanci, amma ina sa ran zan samar da shi nan da ba daɗewa ba. Zan samar da katin kasuwancina saboda abokanan cinikayya da suke yawan nema na.

E ina shuka tsure tsure a gida saboda ina so naga shuka sun fito koraye iska tana kaɗa su suna kamshi ina son haka sosai dan haka ina shukawa, ina shuka fulawowi, ina shuka abubuwa na marmari.

Eh, ina duba daftarin kuɗi a ko da yaushe saboda in ga nawa na ajiye, nawa kuma na fitar, nawa na sa. Saboda wannan lissafin yana da matukar muhimmanci, ka san me ka ajiye, ka san kuma nawa ka fitar, nawa ne a asusunka.

Kwarai kuwa, ina iya tsalle da igiya sosai kuwa. Wannan yana ɗaya daga cikin game ɗin da nake so ma, saboda wannan shi ma exercise ne da zaka ringa motsa jininka, zai ringa ba ka ƙwari a jikinka. Eh, tsalleke igiya yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam.

Eh ina jira, tsawon adadin abin da ya kamata in jira. In ya wuce kuma tsawon abin da ya kamata in jira, ba minti goma, minti ashirin to shike nan ba zan iya jira ba kuma daga nan zan tafi harkokina inkatse kuma.

Aa sosai kuwa zan irin rawaka In kana so kuma yanzu ma zan iya rera maka kaji. Kaɗan da ka ce eh, mawaƙa da nake rera. Na yi kuka a zuciyata wa za ya ji ni? Amma ce kar nade na so nai wa zaya gan ni.

Eh ina kallon inuwa ta amma ba ko da yaushe ba saboda bani da wani matsala da inuwa ta. Indai ina tafiya inuwa ta tazo gabana zan kalle ta amma inuwa ta tana baya na bana kallon ta. Zan cigaba da tafiya na in cigaba da harkokina kamar yadda na saba.

Bikin da na fi so shine bikin sallah, bikin sallah babba ko bikin sallah ƙarama, ko kuma biki wanda ake yi da daurin aure. Ina son wa'annan bukunkunan guda uku. Ina son bikin daurin aure, ina son bikin sallah ƙarama, ina son bikin sallah babba.

A'a, ba ni da sa hannu akan saƙon nin mu, sakamakon bani ne babba awurin aiki ba, nima karami ne to dan haka ba ni da wani hanyar sa hannu. Shi ne kawai wannan, ba ni da wannan gaskiya.

Eh, ina cin ma manufar talla domin ina ganin ci gaba. Ina ganin yanda in na yi talla tallace-tallace, mutane suna biyo ni. Ceto abin da nai tallanan suna bukata domin zan sanya lambar wayana a ciki.

Eh, ina karɓan kira marasa adadi. Nakan karɓa kira kamar guda goma, ashirin, talatin, haka dai da sauransu. Wani lokacin ma har sukan kai guda hamsin. Don kira, mutane sukan kira koyaushe a kai a kai. Kira baya yankewa gaskiya, koyaushe ana kira.

Eh, a kowace rana mani ina zuwa kasuwa. Kowace rana, ranan zuwa kasuwa na ne. Sai dai wani lokacin kawai in bani da abin yi a kasuwar, nakan zauna a gida na huta ba tare da na je kasuwa ba. Amma ko da yaushe nakan je kasuwa.

Umm, ina inganta aikinmu ta hanyar, na inganta aikinmu ta hanyar yin aiki tuƙuru, ta hanyar zuwa gurin aiki da wuri, ta hanyar bada muhimmanci a duka abin da ya taso a kan aiki. Duk abin da ya kamata a yi, mutum in ya yi shi zai inganta.

Lambar mu mai albarka ita ce zero eight zero four zero four zero one zero nine zero. So wannan ita ce lamban mai albarka a kobdai yaushe. Mukan yi amfani da ita.

Eh, ina ajiye kuɗi ta hanyar yin adashi. Saboda in ka ce za ka ajiye kuɗi a hannunka, za ka iya kashe su wani bukatar da zai iya zuwa. Amma in kana yin adashi, shikenan ka riga ka baya da su, ka san shikenan wannan ya fita daga hannunka ta hanyar na ke ajiye kuɗi.

Eh ina motsa jiki kullum kullum. Wannan shi ne abin yina kullum ina motsa jikina. Saboda motsa jiki yakan sa ƙara maka lafiya, dukkan wasu ƙwayoyin cuta za su ringa mutuwa. Kuma sannan za ka ringa samun ƙwari a jikinka, za ka ringa samun lafiya. Shi ya sa nake motsa jikina kullum.

Umm sa hannun mu yana nan kamar yadda ake yi a kamfani amma ba ni nake sa hannu ba, dan ni ma ba babba bane a wajen aiki. To oga shi yake sa hannu a dukkan wasu takardu na aiki.

Eh ina sanya agogo a hannuna. Kullum bana rabuwa da agogo saboda zan kwanta bacci. Nakan cire shi saboda agogo harshi ma wani yanki ne na yin kwalliya kuma sannan saboda duba lokaci. Za ka riƙa yin amfani da agogo in ka sa a hannunka kuma hannunka zai ƙara kyau.

Mmm gaskiya ba na sanya tabarau. Da ne lokacin da ina karatu nakan sanya tabarau saboda karatu bana rabuwa da tabarau a ko da yaushe. Amma yanzu kam bana sanya tabarau ko kaɗan. Dan baya burge ni.

Eh, jakar da nake kai jaka ce irin wadda ake goyawa wadda ake yin tafiye-tafiye da ita, itace wajen jakar da nake kai wannan shine don tafi sauƙi ta fi daɗin yin aiki.

Ina shirya ayyukana yanda ya kamata ina tsara shi, yanda ya kamata a tsara shi, yanda aiki yace a tsara shi, haka zan tsattsara shi daki-daki domin ya sawaƙewa aiki. In na gama nawa ɓangaren sai in tura wa mutum na gaba shi ma ya yi nashi ɓangaren ko wa haka dai.

Ba na shan magani kullum. Ina shan magani ne kawai in na ji ba daɗi a jikina, na je na yi rashin lafiya, sannan na ke shan magani. Amma sai dai akwai maganin da nake sha akai akai ina yawan shan maganin sanyi, ina shan maganin basir ko da banji sun dame ni ba.

Lokacin da nake jin damuwa, nakan ɗauko karatun Kur'ani na dinga saurara, in na saurara sai in ji farin ciki ya zo mun. Bayan na gama saurara kuma sannan zan kirawo matata mu dan yi waya, sai in ji farin ciki ya raina. To wannan abubuwa suna faranta man rai.

To abin sha da na fi so shine ina son kunun aya. Ina son kunun aya, ina son kunun tsamiya sannan ina son lemo da aka haɗa shi da abab marmari.

Abin da nake da ragowar abinci shine na kan ɗauke shi na bawa masu bukata. In kuma ban sun kuma ya riga ya lalace to sai in ɗauke shi in zubar da shi. Amma yawanci ma ba ya lalacewa ina ɗauka in ba masu bukata shine abin da nake yi da abinci na ke nan.

Ina kallon wayana na ko da yaushe. Ko da yaushe ina kallon wayana indai muka tara kata tashi. Zan ɗauki wayana zan yi amfani da ita. Kusan ko da yaushe ina amfani da waya. Don haka ina kallon wayoyina, wayata sosai da ko da yaushe.

Eh, ina da dabar gida. Ina da dabar gida kamar su kaji da awaki da tumaki. Ina da su, ina kiwon su.

Eh ina iya dafa abinci sosai kuwa. Ina dafa abinci da kai na ina dafa abinci. Duka abincin da nake so in ci nakan dauke shi in dafa shi da kai na.

Ina kammala aiki a lokaci, sakamakon ina bawa wasu suna tayani aiki. Ba ko da yaushe nake aiki ni kaɗai ba. Na yi, na yi, na yi sai in rarabawa kuma abokan aiki na su ma su ma su tayani. Don haka nakan samu nayi aikina cikin sauki akan lokaci.

A'a, ba na amfani da mataimakin murya. Ina amfani da murya ta ne kawai a ko da yaushe. Zan yi amfani da murya ta, wadda take ita ce ta aina shi ba wani mataimakin murya da nake amfani da shi saboda bana cika son shi.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma sosai kuwa saboda in kana hamma bai kamata ace ka buɗe bakinka ba saboda mutanen da suke kusa dakai. Kuma sannan a addininmu ma ya zo cewa ya kamata in dai kana hamma ka rufe bakinka. Saboda kowane kusa dakai ya takura, ya ji ba daɗi aranshi.

Ehh ina koyan yare ina koyon yare wasu yaren wasu yarirukan kamar yaren Faransanci da yaren Turanci. Zan iya magaisuwa da Faransanci. "Bonjour bonsoir bonne apres-midi." Shima Turanci ina koyawa "Good morning, good afternoon, how are you?"

Muna da madubi a gida kamar guda huɗu. Muna da madubi kamar guda huɗu muna amfani da su kuma. Don haka madubi abu ne wanda yana da kyau a ce kana da shi a gida kuma kana amfani da shi.

Uhm, da yamma kafin na kwana, nakan je ziyara wajen abokanai na, na kai musu ziyara na ɗan yawata wajen majalisa, guraren abokanai na. Sannan na dawo gida nai wanka, na ci abinci. Sannan na kammala cin abinci, na kwana.

Eh, na fara koya tukin mota amma dai har yanzu ban iya sosai ba. Na fara koya dai saboda ina son na saye mota danda baya daɗewa ba. To inda hannan koya shine in na saye motar shikenan komai bazai bani wahala ba. Zan tuƙa bata bana buƙatar wani direba.

Gaskiya bana duba number QR, bana duba number QR. So dan ban dubata ya kai sau uku ba tunda na fara amfani da waya. To don haka ba yawan dubata nake ba. Ina amfani da komai na wane na ɓangaren.

Eh, Saudwaw musamman in ba wuta na kan kalli sama, na ga taurari yadda suka tsaka tsalla tsarara su a sama. Suna walwali, suna haske, suna kyau. Domin kallan taurari abu ne wanda zai tuna maka cewa akwai lahira.

Ice cream ɗin da na fi so shine ice cream wanda yake kamar, ahhh, pink ice cream kamar na kamfanin Rufaidah, Rufaidah Yogurt, Rufaidah Ice Cream. Ina ƙaunar shi sosai. Nakan siyo shi kullum na sha da ni da iyalina.

Ae inayin tafa. Ai lokacin da naga wani abu ya burge ni nakanyi tafa sau biyu, sau uku ko sau hudu. Saboda duk abun- lokacinda naga abu ya burge ni nakanso inyi tafa domin nima. Naji daɗi sosai kuwa. Abun yana burge ni.

Ina yin wanka sau biyu. Da safe in na tashi zan tafi gurin aiki, zan yi wanka, in wanke jikina, in sa turare, in sa kaya sai in wuce gurin aiki. Bayan na dawo daga gurin aiki, nan ma zan yi wanka. Nakan yi wanka sau ɗaya, sau biyu, sau uku.

Gaskiya ba mayin wuta da itace sakamakon abubuwa na zamani sun samu kamar su gas cooker, su electric cooker, hot plate da sauransu. Don haka ba mayin wuta da itace. Yanzu mun yi fi amfani da kayan zamani wajen yin girki.

Eh ina gaishe wa mutane duk lokacin da na zo wucewa ta gurin su, nakan gaishe da su, nakan gaishe da su ko kuma in kira su a waya na gaishe da su ko makamancin haka da dai sauransu, abin da nake yi.

Eh, ina jagorantar mutane cikin sauƙin hali da tausayawa da taimakawa juna. Duk wanda yake buƙata a ƙarƙashina na taimaka mashi da shawara ko da wani abu na kuɗi koda wasu abubuwa wanda baza a rasa ba.

Ina hutawa a gurin aiki ne a lokacin da aiki yai karanci. Mukan ajiye aiki ko kuma muka yi aiki muka gaji, zamu ɗan ajiye aiki mu tafi hutu rabin lokaci. In mun gama wannan hutun, kamar ƙarfe biyu, ƙarfe uku, zamu gama wannan hutun sai muzo mu ci gaba da aiki.

Ina yin abubuwa da yawa don kiyaye lafiyata kamar shan magani, wanke hannaye lokacin da zan ci abinci, yin amfani da kwaroron roba. Don saduwa da wani bangare na iyali.

Eh ina neman izinin hutu. Duk lokacin da ya kama ina son je hutu nai wani abu a gida. Zan samu mai gidanmu a wurin aiki, na ce masa ina buƙatar hutu kuma zai bar ni in tafi. Inje inyi hutuna na wata ɗaya ko sati biyu ko wata biyu.

Ina amfani da kafofin sada labarai kamar Arewa 24, kamar su CNN, kamar su Voice of America, kamar su BBC Hausa.

To babban abin da nake jin tsoro shine bai wuce talauci ba. Ina tsoron talauci sosai. Ina so na samu kuɗi don na dinga biyan, na dinga magance matsalolina, na magance matsalar iyalina, na taimaki kuma 'yan uwana in suna buƙata.

Eh, ina shan madara. Ina shan madara musamman ta gari. Ban fiye shan madara ta ruwa ba. Na fi shan madara ta gari. So ina shan madara kusan kullum. Bana rabuwa da madara.

Yanayin ɗakin da na fi so shine ɗakin da aka yi shi da kujeru aka samu shi firiji a ɗaki sannan aka ƙayata shi ko ina yake haske yake kyalkyali.

To, ko wane kayan aiki muna amfani da su, daga fridge ne, talabijin ne da sauransu, da kwanuka, da duk wasu abubuwa da ake amfani da su a gida, duk muna aiki da su su wuka.

Mako muna yin taro sau ɗaya. A duk ƙarshen mako ko farkon mako mukan haɗu gabaki dayan mu dan mu tattauna akan yanda zamu ɓullowa al'amuran mu wannan shine yanayin yanda muke taron mu a sati, a mako sau ɗaya.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa sosai indai har na fita na buɗe shago. Mutane za su zo su sayi kaya, mutane za su zo su kai sayi abubuwa. Don haka bana wasa da kasuwa ina fita saboda ina ganin cigaba, ina ganin riba, ina ganin yadda mutane suke.

Umm, kusan ko da yaushe rana za ta faɗi. Ina kallonta a kusa da ni take faɗuwa. Ina ido biyu, ina waje a duk lokacin da rana za ta faɗi. Idan haka duk lokacin da rana ta fadi na gani ba ya wuce ni.

To, abubuwan da suke sa ni dariya suna da yawa. Na farko akwai na ga na ci riba a kasuwa, na biyu kuma na kalla matana, na uku kuma na ji wajen abokannena, na huɗu na yi karatun ƙur'ani. Yana sa ni dariya sosai.

To, unguwar mu gata nan de unguwa ce takeda tarihi take da kyau. Saboda cewa unguwa ce ta marasa ƙarfi sosai. To amma unguwa ce mai kyau kuma tana da tsari na shugabanci, tana da tsari na rayuwa. Don haka ina son unguwata sosai.

Eh muna sa uniform a gurin aiki. Mu nada uniform kalakala, muna da uniform rodi-rodi, muna da uniform fari, muna da uniform blue, dan haka muna da uniform kalakala, muna sa uniform a wurin aiki.

To ina amfani da intanet ba adadi. Kusan koda yaushe ina kan amfani da intanet ma. Sakamakon kasuwanci da nake da shi na intanet. Don haka a kusan ko da yaushe ina kan intanet ɗina, ina aiki da ita. Bana ƙakkautawa, ina aiki ko da yaushe.

Eh muna samun horo a wurin aiki, kamar lokuta irin su mako-mako ko wata-wata. Mukan samu horo dangara kwarewa irin ta aiki. Mukan samu wannan akai-akai akan koya mana.

Ina zuwa kasuwa kaman ƙarfe tara, ƙarfe goma, ƙarfe sha ɗaya. To nakan je kasuwa a wannan lokutan. Sune lokacin zuwa na kasuwa, ko da yaushe.

Eh to jadawalin aikin yanda yake shine za ka je aiki da safe ka taso da yamma. Sannan wasu kuma su zauna a gurin aiki sai washe gari da safe sai su dawo gida wasu su ƙarbe su.

Eh ina musafaha da mutane sosai, saboda addininmu yana da ƙyau ka ringa musafaha da mutane zaka samu lada. Kuma zaku ɗaura zumunci tsakaninku, zasu soka kai maka soso, zaku yada abokantaka dasu, yana da ƙyau wannan.

A'a, ba na kunna kyandir a gida. Don rabon da nai amfani da kyandir nayi matukar tsawon lokaci ban yi amfani da shi ba. Don hanna manta ma rabon da nai amfani da kandil, da wuta na ke amfani ko da fitilan wayana na ke amfani.

To, burin mu a wurin aiki bai wuce mu ga mun ci gaba ba, kuma mun samar da abubuwan da mutane suke buƙata domin su ma walwalar su da kuma ci gaban mu. Wannan shine kullum burin mu a wurin aiki, mu samarwa da mutane abin da suke bukata.

Eh ina, ina amfani da kwamfuta don a yanzu haka ina da ita kuma yanzu na gama amfani da ita. Da haka kusan koyaushe ina so in yi amfani da ita, zan ɗauko abata, shi yasa na siya saboda na iya amfani da ita. Na karance ta a makaranta.

To dangantakar mu da makwabta, dangantaka ce mai kyau. Suna gaishe da mu muna gaishe da su, suna taimaka mana muna taimaka musu. Wannan shine dangantakar mu da maƙota maƙotan mu tana kirki ne. To dangantakar mu da makwabta, dangantaka ce mai kyau. Muna taimaka musu.

Eh ina buga rubutu da sauri. Inada sauri sosai wajen rubutu, dan ni kuma rubuta baya bani wahala. Ina son yin rubutu kuma ina buga sauri a kanshi. Baya bani wahala kwata-kwata. Wannan shine rubutu ko a kwamfuta ko a waya ta ko a takarda.

Furen da na fi so shine launin kore da launin jaj jaja. Wannan sune irin furen da na fi ƙauna, kuma su na ke shuka a cikin gidana saboda duk lokacin da na kalle su na ji daɗi.

Ya'yan itacen da na fi so shine kankana da ayaba da gwanda, da lemun tsa da lemun zaki ina so da tufaa. Wa an nan kayan mar marin kayan itatuwa ina san su sosai.

Eh ina yin aiki bayan lokaci. Ina yin aiki sosai da wannan baya lokaci. Duk lokacin da naga ya kamata inyi aiki, zan yi aiki. Matukar aiki kuwa wannan yana yin shi koyaushe.

Ina kare kaina daga sauro ta hanyar shiga cikin mosquito net. To in dai muka shiga cikin mosquito nan muka rufe, shikenan sauro ba zai zo inda muke ba, ba zai shigo ba. Mun magance shi mun gudu, daga tsarin sa.

Eh ina haduwa da abokanan ciniki, abokan ciniki ta hanyar kafofin sada zumunta, ta hanyar yin waya ko kuma in yazo inda da nake mukan haɗu mu ceta kayan.

Wutan lantarki muna kashe dubu goma, dubu sha biyar, dubu ashirin. Shine abin da muka iya kashewa a duk wata, ko dubu goma ko dubu sha biyar ko dubu biyar. Shine wannan abubuwan da muke kashewa.

To a ƙarshe mako abin da yake shirin yi bai wuce na ɗauke iyalina ba mu fita, mu je mu zagaya mu ga duniya, mu ji daɗi.

To ina goga haƙori wani lokacin sau ɗaya wani lokacin sau biyu. To indai na goge hakuri sau daya sau biyu, to shi kenan hakan ya isa. A kullum in na wanke saboda abin da nake amfani da shi abu ne mai inganci. Ko da sau ɗaya ka wanke ya isar maka.

Abincin da yake sa ni ji daɗi shine shinkafa da wake, ko shinkafa da wake da miya, ko taliya da wake da miya, ko burabusko, ko dambu. Wannan abincin ina son su.

A lallai bana iya yin bacci da rana sakamakon aiki na. Ina fita aiki, saina kammala aiki ƙaf, na dawo gida na ɗan huta, sai dare yayi nake kwanciya nayi bacci. Da rana bana bacci. Kwata-kwata gaskiya.

Babban nasarar mu da muka samu ita ce kullum muna ganin sabbin kwastomomi suna zuwa wurinmu. Saboda kuma muna kawo musu akaya masu kyau, muna musu mu'amala mai kyau. To dan haka muna ganin wannan ita ce nasara a rayuwar mu.

To wanda yake kakkafa mun baya shine mata na inna dawo gurin aiki. Zan sa ta ko 'ya'ya na in sa su su kakkafa mun bayana. To shine idan ya saka haka shikenan zan samu sauƙi in yi bacci mai kyau.

Eh, ba adadi. Ina share ƙura a ko da yaushe. Duk lokacin da naga ƙura ta yi yawa, zan share ta kawai. Ba tare da na jira wani lokaci ba. Ba na son ƙura a ko da yaushe. Ina son tsafta, idan ƙura ta shigo zan share ta kawai.

Ba na son daukan hotuna. Na kan ɗauki hoto sau ɗaya ko sau biyu a wata. Don hoto bai dame ni ba. Bana ra'ayin hoto sosai. Hoto sau ɗaya sau biyu nake ɗaukan hoto. Shikenan, ya isa.

Eh ina kula da gashin mu, ta hanyar sa mai, ta hanyar taje shi, ta hanyar wanke shi. To wanda ina yin haka, in dai kana yin haka, gashin ka zai yi kyau, zai yi haske kuma.

Wayadda da nake amfani dashi shine ina amfani fa android version shine wayadda nake amfani da shi. To don haka ban fiye son amfani da iPhone ba. Nafison amfani da android version.

Inda da nike son ziyarta shine ina so in je ƙasar Turkey, ina so in je ƙasar France, ina so in je ƙasar England, ina so in je ƙasar America in na samu kuɗi. Amma dai a yanzu bani da kuɗin zuwa wannan ƙasashe. Amma in dai ya samu.

To ina amfani da launin tawada na baƙi ko kuma kore. Na fi yawan amfani da waɗannan launin na na, na amfani da waɗannan launina tawada. Su ne abubuwan da nake yawan amfani da su.

Eh, ina jin citta a abinci. Ina sonta kuma. Duk lokacin da zan dafa abinci nakan sa citta a ciki. Domin tayi kamshi ta gyaramun abincina. Wannan shine a takaice. Ina sashi sosai a acikin abinci na.

Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Ina kashe kuɗin, ina kashe, ina rubuta kashe kuɗin rubuta kashe kuɗin aiki, so mun, in ga na kashe ta akan tsari. Na kashe su abisa ka'ida, ba ko da yaushe in kashe ta ko dai ba.

Ba na son gurare masu hayaniya. Na fi son in zauna gurin da ba kowa shiru, ko yanzu ma inda na ke ba kowa shiru. Shi ya sama na ke samu na ke wannan muryar a cikin sauƙi ba tare da wata hayaniya ba.

To ina cikin abincin dare kamar ƙarfe tara ko ƙarfe takwas ko ƙarfe goma. Shine lokacin da nake cin abincin dare. In naci kuma shike nan, ba abin da zanyi sai in jira lokacin baccina ya yi. Kwanta nayi bacci.

Eh, ina ajiye kofin bayanan mu. Domin duk lokacin da ka yi aiki kana bukata ka ajiye kofi. Domin wani lokacin za'a tashi a bukace shi. In an bukace shi kuma. To ka ga kana bukata ka fito da shi tun yana da muhimmanci bai kamata ka yarda.

To, alhamdulillah, dangantaka ta da shugaban aiki dangantaka ce mai kyau. Yana jin daɗin aiki da ni saboda ina zuwa aiki akan lokaci kuma duk abin da aka sani ina yin shi akan lokaci. Don haka yake jin daɗin aiki da ni kuma dangantakar mu tana da ƙarfi tare.

To aikin gidan da nake kullum shine share share, da wanke kwanuka da kuma gyara makwanci. Waɗannan su ne ayyukan da nake yi a gida, baddin su kuma sauri sai wasu ayyukan kuma da ba a rasa ba in ya taso. Na kan yi abubuwa na ba tare da ɓata lokaci ba.

Eh launi idanu na yau launi ne fari da baƙi a ciki. Wannan shine launin kuma shine mafi yawanci launin mutanen mu na Afirka. Kusan launin mu gabaƙi ɗaya na ido shine baƙi da kuma fari a ciki dan kadan.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta duk lokacin da na ga ina buƙatar wani abu sabo. Zan sabunta kwamfutana domin na yi aiki da shi, ah, cikin sauƙi. Domin in kana sabunta shi, shine kwanfutar ko da yaushe, zaka rinƙa yin aiki.

Ina yin addu'a kullum. Addu'a ita ce ai abin dogaran mu. Duk lokacin da na tashi, da safe da rana da daddare, ina yin addu'o'ina kafin na fara gudanar da wasu ayyuk ayyukana na rayuwa. Tun nayi addu'a saboda allah ya tsareni ya tsare du.

Da safiya lokacin da na farka, ina fara yin addu'a. Ina yin addu'a, sannan sai in zo in yi wanka. Bayan nayi wanka, sai na tashi na zo na yi shirya na ci abinci na kuma tafi gurin aiki.

Eh ina raba gurin da nake a gurin aiki a cikin yanar gizo gizo. Ina yin wannan abu, ina rabawa sosai. Ina raba gurin da nake. Shi ne ke ba wa mutane dama su sosu same ni a inda nake gurin aiki domin siyan kayayyaki.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar yin abubuwan da suka dace ta hanyar masu muhimmanci ta hanyar inganta ayyukana wajen zuwa da wuri, wajen aiki tuƙuru da tabbatar da komai ya tafi daidai wa daida. Yanda ake so ba tare da wata matsala ba.

Eh, ina kawo gidan mu ne ta hanyar hawa, abun hawa. Zan hau motar haya domin in samu in zo gida. Akan lokaci tunda ni bani da abin hawa, zan zo.

To launin jakar mu ta kuɗi shine launi baƙi domin wannan kalma ta wannan launin baƙi yafi sirri, yafi bada abin da ake buƙata. Wannan shine launin da muka fi so domin mu ajiye abubuwan mu tunda kuɗi abu ne mai sirri.

Eh, kujerunmu suna da daɗi sosai kuwa. Kujerunmu suna da daɗi, da muna amfani da kujeru masu tsada na zamani. Domin ka ji daɗin zama a kai, ko in kwanciya zaka ka ji daɗin kwanciyarka. Muna yawan amfani da wa'annan.

To fa launin da na fi so, na fi son launin fari. Na fi son launin fari da kuma launin baƙi. Waƴannan su ne launin da suka fi burgeni, suka fi ɗaukan hankali na. Dukkan yawanci kaya na da nake amfani da su launinsu farare ne. Launinsu farare ne, bana so.

Wayana ba ni da adadin amfani da ita, zan yi amfani da ita a ko da yaushe. Duk lokacin da na ga ya kamata in yi amfani da ita, ina bukatuwa. Zan dauko ta nayi amfani da ita. Ban da wani lokacin yin amfani da waya. Dan haka wayana ko da yaushe ina amfani da shi bani da wani ƙa'ida. Ina amfani da wayana kuwa.

Eh, ina tara tsaba kuɗi. Da na tara tsaba kuɗi kuma har yanzu na samu ina tara su. Amma in ban samu ba, ba na tara. Amma in dai na samu, nakan tara shi ba ajiye shi, a inda ya.